Me kake saya daga kasuwa? Abubuwan da nake saya a kasuwa suna da yawa, shine ina, eh ina sayan abinci wanda ya shafa shinkafa, wake, doya da kuma kayan sawa. Waɗannan sune abubuwan da nake saya a kasuwa.

Me kake yi da ragowar abinci? Abin da nake da ragowar abinci da kyanta in kyautar amma wurin da nake babu almajirai. So abin da nake yi shine ina sa shi a cikin friza sannan sai in ɗumama shi a gobe ko kuma in ina da karnuka sai in ba wa karnuka na.